Nakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta idan ya kasance. Su shirye-shiryen wanda na saka cikin wa ya sun zo sun daina wato aiki da kansu. To a irin wannan lokaci ne nake gagguwa ko kuma in damu akan cewa na dawo da sabon tsari a kan kwamfuta. Amma idan muka kallo da wasu lokuta za mu iya ganin cewa su shirye-shiryen basa tsufa. Sai dai kai ka gaji da kanka domin ka sabunta. To a wajen bangare na zan ce gaskiya, a ta bangare na zan ce tabbas ni bana sake wani tsari ko kuma shirye-shirye a jikin na'urar kwamfutata. Saboda wasu lokuta za ka ga cewa idan ka wato ɗauko sabon wani shiri ko kuma wani sabon salo da aka yi a jikin shi kwamfutar taka domin ka sabunta wanda kake da shi. Sai ka shiga cikin rikici, ka shiga cikin ɗimuwa. To irin wa'innan ko kuma ita na'urar ka ta zo ta rikice maka, ka kasa gane kan ta. To da irin wannan ne nake haƙura wasu lokuta domin bani so ya kasance ita na'urata ta zo ta dena min abun da nake so. To ka ji bayanin da na fitar a game da ni abun da na fahimta dangane da sabon shirye-shirye da ake saki a jikin na'urar kwamfuta. To ni a haka na yi ma nawa karatun, kuma na fahimta. Kuma indai harban sake ba kuma za ka ga babu wani tsari. Kuma da yake wasu lokuta za ka gama shirye-shiryen nasu ba wai banbanci yake da shi na ku zo ku gani da wanda yake jikin shi na'urar ba da farko.

Ni bana da ra'ayi sosai. Ra'ayina ba mai yawa ba ne game da wani abu da za a ce ƙungiya. Saboda duk yanda nake kallon abubuwa, wasu lokuta ba ka ga daban ne. Saboda ƙungiya takan zo da wasu tsare-tsare, da wasu dokoki, da wasu shirye-shirye wanda kai ba dole ne ya zo ɗaya da tsarinka ba ko kuma ya, ya hautar faɗa kake kaiwa. To na kan tsaya gaskiya na lura sosai, naga cewa ya dace domin in samu wata ƙungiya domin mu ci gaba da mu'amala ta alheri a tsakaninmu. Inda ban wannan ba, gaskiya ne bana da wani sha'awa ta kusa ko ta nesa game da wani abu na ƙungiyanci. Kuma idan aka yi rashin sa'a ta ɓangaren ƙungiyanci, za ka ga cewa akwai almundahana, akwai rashin gaskiya wasu lokuta, akwai babajeri, akwai son kai tsakanin mutane. To idan na gani ƙungiyar taku ta fi ƙarfina, to na kan ja baya in ci gaba da, wato sabgogina ba tare da ci damuwa ko gazawa ba a kan wani tsari ko kuma wata turba na ƙungiya. Kuma sam, hakan ne baya damuna kuma baya cikin abubuwan da suke damuna game da ƙungiyanci. Saboda ita ƙungiya ma idan ka lura duk wani abun da aka ce maka ƙungiya ne, to za ka ga cewa akwai wasu dokoki wa'inda kai ba dole ne su hau tsarin tafiyarka ba ko kuma ba dole su birge ka ba. To da wannan ne nake gani. Zan bar ma kowa ra'ayanshi game da wannan jawabi da na yi. Kuma ni indai aka saka ni cikin masu ruwa da tsaki cikin ƙungiya, to na kan yi aiki ƙarfi da ƙarfe in ba da gudummawa ta iyaka yadda na ji zan iya ba tare da na matsa makaina ba ko na matsanta makaina.

Akwai wasu yanayi kanaci wa'inda za su kasance kala biyu ko kuwa kala uku suna ɗaya daga cikin tsarikan da nake da sha'awa akansu. Ka ga na farko idan muka ɗauki ɗaki wanda yake da fili, yake da sarari kuma aka masa farin fenti babu wato tarkace, babu kayan goge-goge, babu-- kawai dai idan na ce tarkace ina ga komai da komai wani abu na kaya ya shiga ciki. To ina ganin cewa idan na kas-- idan ya kasance an samar da wani ɗaki wanda yake da fili to ni kaman an gama kai ni maƙura ne. Sannan na biyu ina so ɗaki wanda yake da irin zubin da na turawa haka. Na san samun irin waɗannan abubuwan irin gida ne wanda za ka ga ba wai an sa mai wasu ƙawa bane, ba wai an sa mai wasu abubuwan more rayuwa bane amma gida ne wanda ba wai yana cikin mutane bane haka. An fi yin shi a ƙasashen Turawa wajen da yake kusa da daji haka. Za ka ga irin akwai itace da ake kunna da mi da sauransu irin wannan gidan. To mu da yake nan yankin mu akwai zafi. Yankin mu na Afirka da zafi to gaskiya bana ganin irin waɗannan gidajen a kuma ko dama ka yi ba zai baka ainihin kai abin da kake so ba. Amma ni yana birge ni irin waɗannan gidajen wanda har sai ka ɗan fita gefe dinnan ka je ka, don sare itace haka ka ɗan shigo da shi waje kana hango abubuwan da Allah ya halitta komai a asalinsa na asali kana ganin shi. Amma kuma ban san ko yanayin fina-finai bane yake nuna mana haka. Buga wajen yana da kyau, yana da ƙayatarwa, yana da ban sha'awa ga kai mai kallo kuma da wanda ma shi yake cikin wajen a ga.

Lokaci da ya kasance kawai ina so na zauna a kusa da taga ko kuma waje da yake da ban iska. Shine lokacin da ya kasance misali idan muna zaune ne wajen da akwai mutane da yawa, muƙaddara kaman ɗakin karatu. To gaskiya ina so na kasance kusa da akwai taga. Saboda haka ne zai baka damar shaƙar sabuwar iska wacce take zuwa daga waje. Ba wai kana shakan iska ba ce wacce dama tana cikin wajen tsakanin ku ne kuke ta gwagwarmaya a tsakanin ku da ita wannan iskar ba tare da an sabuntawa-tawa. To idan ya kasance ina kusa da taga, to zan ga cewa na samu kaman wani fifiko tsakanina da su. Saboda ni duk wata iska da za ta shigo ni za ta fara tararwa. Kuma gaskiya hakan yana sa ni in ji daɗi. Saboda duk sanda ta buga za kaji iska ce sabuwa haka. To da wannan yasa nake so in kasance kusa da taga saboda ni ina son gaskiya iska wacce ba wai daga cikin wajen ba ne take nake shakanta. Hakan yana sa ni in ji daɗi kuma hakan yana burge ni matukar. Wanda idan ya kasance muna da aji, duk yadda zan yi, duk yadda zan yi ya kamata ce na samu wannan wajen zama wanda yake kusa da taga. Yanzu wannan tambayar ta kamata sa ni na tuno da wasu abubuwa da yawa da yawa waɗanda suka wuce a baya lokacin da ina matakin karatu a jami'a. Na kan yi ƙoƙari duk da muna da yawa idan akwai ajin da za ka ga akwai mutane kimanin ɗari uku ko ɗari huɗu duka suna sauraron karatu. Akwai kuma karatun da za mu je ka ga kimanin mutun ɗari da hamsin ko makamancin haka. Su ma duka de karatun suke saurari. To duka ne na kan yi ƙoƙari in zauna a bakin taga.

Rana ko ranaku? Falanci na fi jin daɗin sa amma ko shine ranar mace ranar Juma'a gaskiya saboda rana ce babba rana kuma rana ce me me me me ba-- me muhimmanci ga dukkan wani musulmi saboda rana ce wacce ake yin sallah ta musamman. Ita ce sallar Juma'a kuma a ji a saurari limami yayi huɗuba ya gaya muku yadda za ku gyara goɓanku idan kun je kun gamu da Allah. Ita ce rana wacce ake so a yawaita salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saboda falalar wannan rana kuma da falalar shi kan shi wannan salatun da ake wanda Allah ne wanda manzon Allah ne ya faɗi cewa idan ka min salati guda to Allah zai yi maka guɗa goma. To idan ka duba da wasu sauran falaloli zaka ga irin ranar Juma'a ta cancanci ba ta zama babba rana saboda dukkan wani musulmi yana yin ƙoƙari ya gyara alaƙarsa kuma ya gyara niyoyinsa. Kuma idan ka duba akwai wani rana-- akwai wani lokaci a rana wacce wacce wannan wanda wannan lokacin Allah ne yake karɓan addu'ar bayinsa amma ba a san wane lokaci bane a bisa yadda malamai suka faɗi. Sai dai ana zaton tsakanin la'asar zuwa magrib wannan lokaci yake. Don kai duba da wannan bayanai ko jawabi da na faru a farko za ka ga cewa ya cancanta ɗin ya dace domin a ba ta wannan girman na ranar Juma'a saboda irin tarin falaloli da tarin garafasa zamuce da abubuwa da take tattare da su. Kuma an umarce mu da mu yi sallar Juma'a wacce ba ta kasance wa a kowace rana sai a ranar Juma'a. Za mu iya cewa a takai ce ita dai kamar ita ce wata ƙaramar sallah wacce ake yi bayan sallah wa'incan manya da makasane. Ita ɗan kamar wata sallah ce wacce ake iyakance. Wata rana ce kamar wacce take wata irin ƙaramar sallah ga dukkan wani musulmi wanda yake so ya yi kwaɗayin lada kuma ya samu lada ya samu gafara a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala.

To, wasu sukan face ko kuma su ɓata wajen bayani wajen abokanta kuma da muhimmancinta. Ni abokantaka abin da na ɗauka abu ne na, ne muhimmanci wanda yake buƙatar sirri, yake buƙatar jajircewa, yake buƙatar riƙon amana, yake buƙatar gaskiya. Abota ba wai magana ba ce kullum, kullum, kullum me magana a'a. Kawai ka sani cewa har cikin ranka ina tare da kai duk lokacin da wani abu gagarimi ko kuma wani abu mai muhimmanci ya tunkaro ka zai same ka, to ka sani ina tare da kai kuma zan yi maka iyaba. In ko ƙari na, iya kayi na da sadaukarwa da kulawa ba tare da wai tunanin cewa kai ma za ka zo ka rama mun abun da na maka ba. To gaskiya abotan akwai riƙon amana, akwai sirri tana da muhimmanci sosai a wajena. Sai dai wasu akan samu akasi, zaka ga cewa kai yanda ka ɗauki abota a wajenka su ba haka suka ɗauke ka ba. To idan na gano hakan nakan yi ƙoƙari in zare jikina, in tafi, in ci gaba da sabgogina saboda sai nai godiya cewa hakan bai ma nu-nuna kansa da wuri ba. Balantana aje wani mataki wanda zai zo ya haifar da cin amana ko kuma ya haifar da wani rashin jin daɗi ko rashin jituwa ma a tsakanin ku. To gaskiya kamar yadda na faɗi muhimmanci a cikin abotanka abokantaka shine akwai gaskiya, akwai riƙon amana, akwai sirri a tsakanin ku.

Gaskiya idan aka auna, mafi akasari za a ga cewa ni mutum ne wanda yake son in zai yi komai, ya kasance ina yin shi a zaune ba tare da ina tsaye ba. To idan aka ɗauko shi kan shi gundarin bayanin, haka za mu iya cewa na farko dai an san cewa ni mai son zama ne. Na biyu kuma ita wannan tambayar da take magana a kan shi, tana magana ne a kan idan na zauna shin ina ƙetare ƙafafu. To ai wannan kusan bakandamiyata ne. Kusan yanzun nan ma da nake zaune haka yadda ka gan ni ƙafafuna kusan a ƙetare suke. Saboda hakan yakan ba ni dama in kwashe awanni sa'o'i masu yawa a wannan mataki da nake a ciki. Kuma cikin yardar Allah, za ka ga cewa ba wai na gaji ba ne, ba wai kuma na matsanta wa kaina ba ne. Kawai dai ina son in zauna ɗin ne a haka. To shi ya sa da wannan nake ganin cewa ni mutum ne mai son in na zauna in ƙetare ƙafafuna kuma ina jin daɗin haka. Saboda yana ba ni dama in yi abubuwa ba zan gaji ba kuma ina jin daɗin haka. Gaskiya ƙwarai da gaske amma ban san cewa a lafiyance ba. Shi hakan yana da lafiya ga, ga mutum ko kuma bai da shi saboda abu ne wanda za ka ɗaga ƙafafunwanka sama baka san cewa wani sashi ko sinadari na jikinka ba yana gangarowa ta inda bai dace ba. Amma da wannan tambayar tawa da kai ka sa ni dole in zo in fara bincike, in gani cewa shin hakan da nake yi abu ne mai kyau ko kuma ina bukatar in sake tsari, in sake shiri saboda ban sani ba ko abu ne mai kyau ko ba abu ba ne mai kyau. Da fatan bayani na ya fito kuma za a fahimce ni. Gaskiya ni matuƙar daga ƙafafuna ina yin su. Ba wai kuma don an yi wannan tambayar ba ne na kaƙaro bayani. A'a, haka ne tsarin yadda nake, nake tafiyar da al'amurana na yau da kullum.

Ai idan kana bin jawabi na taryantaryan, cikin kula da natsuwa, za ka ga cewa, na maka bayanin cewa, mu gidanmu tunda muka taso, mu ƴan kasuwa ne, kuma dukkan mu da kasuwanci muka ci muka sha, kuma muka girma. To idan ka duba wannan, za mu iya cewa mu ciniki ba wai sabon abu bane gare mu saboda kusan kowa ɗan gidanmu indai a gidanmu ka je. To gaskiya dole ne ka iya kasuwa, dole ne ka iya kasuwanci saboda shine abun da muka gada tun daga iyayenmu da kakanninmu. Dukda dai kakanninmu su za mu iya cewa manoma ne da masu kiwo. To amma dai gaskiya, tabbas ɗin in aka yi lura aka yi la'akari, za a ga cewa mun taso ne cikin kula, cikin natsuwa, cikin koyo na ciniki. Saboda ba zan manta ba tun ina matashi na, matashi ƙaramin yaro zan ce ke nan, gaskiya na yi sabo da kasuwa kuma na fahimci kasuwa kuma duk abun da aka faɗa mun wanda ya danganci farashi to na kan yi ƙoƙari in haddace shi wannan abun da aka faɗa mun a cikin ƙwaƙwalwata. Saboda a matsayinka na mai ciniki a kasuwa, abu na farko da ya kamata ka fara haddace wa ina tunani shine farashin kayayyakin da kake siyarwa. Saboda idan ba ka riƙe farashi ba to tabbas za ka tsince kanka a wani yanayi wanda zaka dinga sakin farashi kuma mutane baza su ankarar dakai ba kuma baza su tausaya maka ba dangane da ciniki. Za su kwashe maka takaku ne saboda kamar wata ganima ce ko wani abu ne mai sauƙi haka ya samu ka kuma mutane ba za su tausaya ma ba ko kuma su tsaya suna maka bayanin cewa wannan abu kaza ne, wannan abu kaza ne, wannan abu kaza ka yi shi, wannan abu kaza kar ka yi shi. Ka gane? Shi yasa na ce maka dole ne ka iya ciniki kamar yadda ni ma na iya shi kuma ina yin shi ma yanzu haka a maganan nan da muke yi da kai.

Ni, in ban da ma ka yi magana yanzu, ban san wani abu wai shi mataimakin murya ba. Ka sa ni ma dole ya kasance inzo y na je na ƙara fadada ilimi na in gani wai me ake nufi da mataimakin murya. Ni dai a iya sani na kawai, muryata muryata ce kawai. Bana amfani da wani abu wai shi mataimakin murya. Wani abu da zai taimaka mun dangana ne da muryata ko kuma ya samamin da sauƙi a yayin da nake gudanar da aikin da nake gudanarwa a yanzu. Ai, muryarka ita ce muryarka, wacce Allah ya baka. To, ka yi ƙoƙari ka kula da ita, ka kare ta kuma ka yi duk wani abun da ka ga cewa zai ƙara maka lafiya game da muryarka. Amma misali ace ka ɗauko mataimakin murya. To ai, shi mataimakin murya me zai yi maka? Ka gan, dole ne ka kasance kana da murya taka takan ka kuma kana da ƙarfin gwiwa akan muryan naka kuma kana gudanar da ita kai aikin ka yadda ya dace cikin ladabi da kulawa da kuzari. Saboda ka ba da aiki mai inganci kuma kai ma ka samu lada ko la'ana a ƙarshen aikin naka. Shi amfani da mataimakin murya wajen ayyuka, za ka iya kawo ma kanka nakasu ko kuma ka kawo ma shi kan shi aikin naka nakasu. To, ka ga ace kuma ana amfani da mataimakan murya. Ka ga hakan zai kawo babban tawaya ko kuma muce ci baya wajen gudanar da ayyukanka kuma zai sa rashin amincewa tsakaninka, zai kawo rashin amincewa tsakaninka da waƴanda.

Gaskiya a zahirin gaskiya, nimutun ne ma abocin sanya tabarau a shekarun da suka gabata zan iya cewa shekaru goma baya nakan yi ƙoƙari in sanya tabarau saboda tuƙi da kuma wasu al'amura nawa. Saboda ka samar ma idonka da kariya da juriya wajen gudanar da wasu lamuranka. Saboda shi tabarau yana ba ka damar kare idonka daga rana mai tsananin haske ko kuma ƙura ko kuma duban ya yi da zai taso ya zo ya cimma idonka. To idan ka kasance ka inganta lafiyarka, ka kareta sai a sai kaga kaima ka samu taimakon mahaliccin ka wajen, wajen taimakon Allah wajen kaima samun lafiyarka. To ka gani shi yakan ba ka wani kariya ne ko kuma wani ƙarshin geda zai kare ka tsakanin ka da wasu ƙura da wasu abubuwa. Amma idan muka duba da wasu dalilai kuma wasu suna sa shi domin suyi kwalliya ne kuma suyi ado da shi kuma su birge jama'a. To amma gaskiya ne ta fuska ta ina amfani da tabarau ne kawai saboda in samu sauƙi na wannan iska ko kuma ƙura da take tasowa a cikin al'amuran yau da kullum. Idan kana amfani da abun tuƙi musamman kamar mace mashin haka ka ga shi ne wanda ake tafiya babu wani abun da yake tare maka idanu. Wato kana fuskantar ita ƙura kai tsaye ne babu wani abun da yake kare maka ita. To shi ya sa inuwa na kan yi amfani da shi bawayi domin na ga mutane kawai suna amfani da shi bane. A'a sai dai kawai dan karan kaina ina da sha'awar in ci inuwa ina amfani da shi domin in, in kare kaina kuma in kare ido na daga wa'incan abubuwan da na lissafo maka su a farko wanda rashin sanya shi yakan iya haifar maka da haka.

To, kafar da muke iya sadarwa a tsakaninmu ko a junanmu idan muna wajen aiki waya ce irin wacce aka haɗa ta tsakanin juna da juna waɗanda za ka iya danna wa kayi kira da ita. To, idan aka duba da wannan, za mu ga mu muna da wayar sadarwa a wajen aiki. Kuma da wannan waya ne ake iya kiranka ko kai ma ka kira maigidanka. Idan kana da wata bukata ta musamman ko kuma idan kana aiki a kan wani ɗalibi haka, shi ma za ka iya yin kira domin ka ƙara samun haske kuma ka ƙara samun, ka ƙara samun fitila da haske game da shi wannan ɗalibin da kake aiki akansa. Kuma ita wayar sadarwa takan sauƙaƙa ma ma'aikata su yi aikinsu cikin natsuwa, cikin kulawa, cikin nishaɗi ba tare da wani yatsan gwama ma wani ba. Kuma yakan sauke wa, sauƙaƙa mana aiki a tsakaninmu saboda bai fi ka danna muce lambobi kamar guda uku ba. Wa'inda takwas siffili ɗaya kai tsaye wannan wayar za ta shiga cikin ɗayan wayar sai ka yi magana ka yi jawabin da kake so ka yi. Idan ma ƙorafi ne sai ka yi. Idan kuma akwai wani abu wanda kai kake bukata ace anyi maka shi to, daidai duk ta wannan hanyar za ka samu damar da za ka iya shigar da ƙorafinka a kai. To, ka ga da wannan ai, an samu ci gaban zamani kuma an samu sauƙi a tsakanin ma'aikata. Ba dole sai ka tashi da ƙafarka ba. Ka yi tattaki ka je inda maigidanka yake ko kuma inda kake buƙatar samun ƙarin hasken. Ka yi magana da kanka kuma ka yi sirrin ka, ka yi, ka taƙaita abubuwa da yawa gare ka kuma da wanda kake yima aiki.

To da farko dai in muka yi maganar yanayi, yakan zomin a ɓangare guda uku wanda ɗaya daga cikinsu dole ya kasance daga cikin waƴannan ɓangarorin ko kuma a ce yana yin zafi ko yana yin sanyi ko kuma yana yin dama-- yana yin damina. To ni dai gaskiya na fi son yanayin sanyi idan za a auna da wani yanayi na fi so. Saboda yanayin sanyi yanayi ne wanda za ka iya kare shi ko kuma za ka iya zance yin maganinsa. Amma ka ga yanayin zafi idan ba ka kasance kana da kuɗi ba ne wanda za ka sa na'urar subur buɗa sanyi ko kuma a ce ka yi mai wani tanaji wanda hakan zai baka dama kare kanka daga matsanancin sanyi, to zai kasance cewa ba yadda za ka iya yi da shi zafin. Amma shi kuma lokacin damina shi ka ga dole ne ma duk kuɗinka dole ne ya kasance in ka fito za ka ga ana yi koda ba ka so ko kana so. Abu ne wanda ba za ka iya kare shi ba sai dai ka ce ba za ka fito ba. Amma shi yanayin sanyi shi za ka ga ana iya sa rigunan sanyi da sauran abubuwa. To ni in kai magana ta ɓangarena ma gaskiya zan iya ce maka shi sanyin na fi jin daɗin shi saboda ba ma a fiya yin ciwuwwuka sosai ba kamar yanda ake yi a wasu lokuta. Za ka ga cewa akwai sauƙi ko kuma akwai rangwame na yanayin yadda cututtuka suke samun mutane da kuma yadda bacci yake yin daɗi ko kuma rashin yin daɗi. To ka ga a wannan yanayin mutum zai iya samun jin daɗi, zai iya samun walwala idan aka ce lokacin zafi ne, lokacin sanyi ne. To gaskiya gare ni idan aka bani wani zaɓi guda ɗaya wanda a ce shi zan ɗauka, duddade an san ɗan adam duk wani abun da ka yi shi da yawa zai fita daga ranka ne kawai. To amma ni dai ta ɓangarena gaskiya na fi son yanayin sanyi saboda abubuwan da na zayyana ta ɓangaren shi.

Candle ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa wanda ake amfani dasu wajen kunna wuta kuma ya daɗe ana amfani dasu, didda yana tattare da hatsari ta ɓangaren da muka ɗaukashi wuta ne wanda mutum zai kunna ba tare da saninsa baku ankareba bacci zai iya ɗauke shi. Toda wannan idan aka kunna wasu lokuta, zaka iya samu cewa bacci ya ɗauke mutum kuma abu anzo an kuskure abin Allah ya kyauta. Amma nidai gaskiya a ɓangarena bana amfani da candle saboda jawabin dana maka ɓangaren hatsarinshi. A gidanmu ma zan iya cewa na kwana biyu banga anyi amfani da shiba, amfani irinna kwana a jejjera haka. To amma idanka duba, kaman shekara huɗu baya haka ina ga ankukkunnashi amma sairanda irin gaskiya babu wani takamaiman abun da zamuyi amfani dashi na wanda zai haska mana ɗaki, shine kawai akeyi amfani da candle. Amma bayan wannan gaskiya niban gani ana amfani da candle saboda kawai daishi ya zamanto abune nada yanzu zamuce saboda akwai fitilu yanzu wa'inda basai kayi asarar kuɗinka ba. Awutane kawai zaka jona suyi caji. Wasu lma za kaga cewa solar battery ne, battery na solar ne wanda ake sashi rana ya bugeshi sannan kazo kayi amfani da shi wannan abin amfanalin wato fitila. Amma gaskiya babu candle a cikin lissafin. Niban gani ana amfani da candle a koda yaushe wajen yin haske haske a gida gaskiya. Saboda shi candle din zakaga yana zuwa da irinnasa ƙalubalen, wanda ba kowane ya shirya ma tarba wannan shi ƙalubalen da yake zuwa dashiba a cikin gida. Toda wannan ne na riƙe rufe jawabina gameda candle.

Bani da wane buri ya kasance rayuwata ina yin abin da ya kamata kuma ina samu in gama ayyukana kamar yadda aka tsara musu. Idan kuma naga na yi aikin cikin salama, cikin faraga na ina gama shi ma hakan yana faranta mun rai saboda ni bani so in ga yau na waye gari. Wai wani abu wanda ya shafa aiki yana damuna. Na fi son da abun da aka ce wannan a kaina yake ya kasance nayi shi na gama kuma babu wanda kwantai ko wane damuwa ko wane abu wanda zai zo ya biyo baya. To shiyasa nake gani shine babban burina ace ina so ke nauyin da yake kaina kuma ina ganin ci gaba abun da nake yi. Gaskiya hakan yana sa ni farin ciki matuƙa, yana sa ni inji na kai kuma yana sa ni murna. To da wannan ne nake cewa kamar kowa ni ma ɗan adam ne, ina da wasu burirruka game da aiki. In ga cewa yau an waye gari, gashen kaina nake ci. Shine abun da ya fi damuna gaskiya a yanzu. In ga cewa babu wani abu na damuwa ko na ɗimuwa da yake damuna dangane da aiki. Haka kullum addu'ata Allah ya bani aikin da zai kasance na gina shi kuma wuƙa da nama zan iya cewa suna hannuna ba a hannun wani sake ba. To wanda Allah yayi ma wannan, to hakika Allah mai wuta, babbar rahama kenan. Wacce bai san abin da Allah ya mai ba. Sirran da wannan abun ya kasance ya bayyana gare shi. Amma ina son insha Allahu komai lokaci ne wata rana sai labari Allah ne mai azartar mutane inda ba su yi tsammani ba kuma ta inda ba su yi tunani ba. To shine wannan a takaice babban burin hakina a aiki in ga na yi aikin da ke gabana kuma na yi shi kuma na gama shi cikin farin ciki, cikin lamana, cikin murmushi da jan dadi.